Mai tambaya yana tambayata ne ko ina iya ɗinka tufafi. Tambayar nan tana da ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko ina iya ɗinka tufafi a matsayina na ni tela kenan in dai haka ne tambayarta, to gaskiya ni ba tela ba ne. Ban iya ɗinka tufafi. Ma'ana ta biyu kuma da zan ba ta a matsayina na Bahaushe shine ina iya ɗinka tufafi. Ma'ana in siya yadi in kai wa tela ya ɗinka mun, in saka ta. In dai haka ne, i a gaskiya ina ɗinka tufafi. Na fita hankali ma sosai. Saboda a halin yanzu ma ina da kaya guda biyu da yake hannun tela wadda zai ɗinka mun.

Mai tambaya yana tambaya ne ko yaya nake gaishe wa mutane. Har yanzu dai tambayar ba daidai ba ne. Ya kam-- tambayar ya kama ta kasance kamar haka. Yaya kake gaishe da mutane? Mutane kuma ya gaishe kowa da kowa, iyaye, iyali, 'yan anguwa da kuma abokan arziki. A gaskiyar magana ina gaishe da mutane ne a yanayin halin da nazo na tsince su. Misali, da safe in na tashi nakan shiga ɗakin iyaye na na durƙusa na gaishe su. "Mama ina kwana? Baba ina kwana? An tashi lafiya, yaya kuke?" Sannan za su bani amsa. In 'yan uwana ne, tun da ni ne babba sukan zo su gaishe ni, yaya kamar ina kwana? In ce musu lafiya. Idan na fita na tadda mutane a majalisa, nakan musu sallama in ce, "Salamu alaikum, ina kwanan ku?" Ku kuma wani abu makamancin haka. Idan kuma mata ne ban iya musu magana ko kuma ince ban iya musu sallama saboda ni musulmi ne. Hakan ya saɓawa koyarwar addinin musulunci kayi wa mace da ba mahallin ka ba magana. Sannan ya kasan ce ina tafiya ne naga mutane a majalisa kuma tsakanina dasu akwai tazara zan daga musu hannu nace salamu alaikum daga nesa. Nakan iya yin sallamar. Akwai wani sa'in kuma da zaka zo ka samu iyayenka da abokanan su suna zama ko a bakin gida ko a bakin gun aiki. Nakan zo na ce musu, "Salamun alaikum, ina kwanan ku? Yaya kuke?" Ko kuma, "Salamun alaikum, ina yinin ku? Yaya kuke?" Akwai kuma mutane masu mahimmanci a rayuwa wayanda ba ƴan uwanka bane ba kuma abokan ka bane amma mutane ne wanda kake basu daraja. Nakan je na basu hannu sannan nayi musu gaisuwa. Misali, "Oga Zubairu ina kwana? Yaya kake?" "A'a Oga Zubairu ina yini? Ya kake? Ya ayyuka?" Nakan yi wannan gaisawan.

Mai tambaya yana tambayata ne ko ina zama a kan gwiwa wato gwiwar ƙafa take. Eh a gaskiya ina zama a kan gwiwar ƙafata musamman ma tun da aka sance ni musulmi ne ina sallah. Idan na zo yin ruku'u, ah idan na zo yin sujjada dole ne ya ƙunshi dole sai na zauna akan gwiwata sannan zan yi sujjada mai kyau sannan na zo yin tahiyya ita ma dai haka. Saboda haka ina zama a kan gwiwata.

Mai tambaya yana tambayata ko ina iya tuƙin mota. Eh, a gaskiya ina iya tuƙin mota. Ina iya tuƙa mota manual, sa'anan kuma ina iya tuƙa mota auto. Nakan iya tuƙa ƙananan mota sannan nakan iya tuƙa manyan mota, motun ɗaukan kaya. Ah, nakan iya tuƙa mashin ma, da dai sauran su.

Mai tambaya wannan tambayan naka ba dai dai bane. Tambayar ka itace a wane wata aka haife ku? Tambayar ya kamata ya kasance kamar haka ne. A wane wata aka haife ka? Ni kenan, ni ni kaɗai. Idan kace a wane wata aka haife ku, kana magana akan mu. To ni bansan mu da su waye ba. Amma idan kace a wane wata aka haife ka, haka yana nuna ni kaɗai akewa magana sannan na san amsa ta. So an haife ni ne a watar Augusta, watar August kenan a turanci. A kwanan ishirin da shida a shekara ta dubu biyu da biyar a lokacin ana ruwa sosai da sosai gaskiya. Sa'anan kuma shekaran da ya wuce a wata a shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar, nayi birthday party na itama dai a watan August ne amma na ɗaga kwanakin zuwa ishirin ga bakwai ga wata saboda nama manta ma da lokacin birthday na yayi. Da dalilin haka an haife ni ranar ishirin ga shida a watan Augusta shekara ta dubu biyu da biyar.

Mai tambaya halaudai tambayar nan ba dai dai ba ne. Tambayar ka ta ce kana fi son zama a kujera ko a tabarma. Tambayar ya kamata ta kasance kamar haka. Ka fi son zama ne a kan kujera ko kuma a kan tabarma? To a gaskiya ina iya zama a kan duka biyu, amma wadda na fi so ɗin ya kasance zama a kan kujera ne. Tunda aikina ya shafi zama a guri ɗaya sannan kuma da ɗaukar lokaci kuma zama a kan tabarma a gurin aiki a gaskiya ba zai ba dama masu siyan abu su ganni ba. Saboda haka zama a kan kujera ya fi. Amma ya kasance ina gida ne, na fi son zama a kan tabarma saboda ayyuka ɗaya biyu, karatu da kuma sauran su. Sai dai in ya kasance ina gida ina so in yi karatu ah na boko kenan ko kuma zan latsa kwamfutata nakan ɗauki kujera sa anan na ajiye kwamfutata a kan tebur sai na yi amfani da su a tare.

Mai tambaya yana tambaya ne akan koyaya dangantakata da abokina yake. A gaskiya dangantakata da abokina dangantaka ne mai ƙarfin gaske. Has lima yana nan a gurina ne kamar ɗan uwa ba ma aboki kaɗai ba. Kuma babban abun da yake da akwai shine shi shi kaidai nee abokina tun ina yaro ƙarami. A gaskiya shi mutumin kirki ne, sannan kuma ba mutum ne mai son duniya ba. Sannan kuma mun kasance abokai na gari. Hasalima ba mu tafa faɗa ba. Ban tafa faɗa da abokina ba. Tabbas kuma shi ma haka bai tafa faɗa da ni ba. Ba ya ƙyashina, bana ƙyashin shi. Muna son juna. A wannan dalilin dangantakata da abokina dangantaka ne mai ƙarfi. Hatta ma fara zarce dangantaka ta abota ta fara shiga dangantaka ta ɗan'uwantaka. Saboda ƴan uwana da ƴan uwansa a hali yanzu suna nan kamar ahali ne guda. E.

Mene ne abincin da kake ci da safe? Wannan shine tambayan mai tambaya. Abincin da nake ci da safe a gaskiya ya danganta ne. Aaa, nakan iya amfani da biredi da ƙwai da kuma ruwan shayi wani lokaci. Saboda hakan ya fi kyau kuma lafiyawa jiki. Wani sa'in kuma nakan yi amfani da fruit wanda baya sa yunwa. Misali kankana, apple da kuma ayaba. A wani sa'in kuma nakan yi amfani da abinci na bature irin indomie, macaroni ko kuma taliya. Amma abin da nake gujewa da safe shine mai, da kuma siga sosai, ina guje wa'yannan abubuwa guda biyu saboda lafiyata. Shi cin mai na, na amfani da mai dayawa abinci yana kasani ƙasanin jiki a wuni. Sannan kuma shi siga yana sa ni, um, gaga-gane kai na. So waye nan guda biyun sune nake gujewa sannan kuma abincin ya danganta ne da me nake so na ci da safe. Na fi yawan amfani da shayi, biredi da ƙwai ko kuma inti amfani da fruit ko kuma inti amfani da abincin gwangwani irin su taliya, macaroni da kuma indomie.

Mai tambaya yana tambaya ne ko wane launi idanuna suke. Eh to idanuna yana da launi guda biyu ne ko kuma in ce guda uku. A gefen idona akwai launin fari, fari mai haske sosai sannan kuma daga nesa inda za ka kalla cikin ƙwayar idona za ka ga baƙi ne. Amma inda za ka kusa, za ka zo kusa za ka kalle shi ya koma kalar shuɗi. Saboda a nesa ƙwayar cikin idona baƙi yake yi amma a kusa yana nuna kalar shuɗi. Hakan ya sa idanuna yana da kala guda uku.

Mai tambaya yana tambaya ne ko ina cin ma manufar tallace-tallace. A gaskiya, a duk lokacin da na tallata abu, ina cin ma manufarta sosai da sosai gaskiya. Amma ayyuka-ayyuka na ba su shafi yawan tallace-tallace ba, hakan ya sa ban ci ka yi ba. Duk da hakan dai, duk wanda ya kawo min talla yana so inmasa, nakan iya yi sannan kuma ina cimma manufar yin haka ɗin.

Mai tambaya yana tambaya ne ko yaushe nake fara aiki kullum. A gaskiya ina fara aiki ne da zarar na tashi daga bacci saboda abin da nake fara yin na tashi daga bacci shine duba saƙon da suke cikin wayoyina, wanda hakan ma ya kasance yana cikin aiki ne. Amma kuma ina fita wurin aiki ne misalin ƙarfe tara, misalin ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe tara na safiyar.

Mai tambaya yana tambaya ta ne ko ina shuka tsire-tsire a gida. Ta siri kenan. E, a gaskiya ina shuka iri a gida sosai da sosai. Eh, lokacin damuna yi, naka shuka iri miya irin su alayyahu, yakuwa, kuɓewa, karkashi, um, da kuma wasu lokutan lalo. Sannan kuma a cikin gidana akwai wuri da yake kamar lambu. Akwai, um, zogale. Sannan akwai mangwaro, akwai bishiyar zaitun. A gaskiya dai ban da gona, ban tuna ce ina shuki diyawa. Amma a cikin gida ina iya wannan shukin. Seide akwai shekara da na taɓa noma, na shuka iri irin su gyaɗa da masara sai kuma da wake. Kuma na sami amfanin gona sosai da sosai gaskiya. Soboda haka a in yin shuki iri a gida.

Mai tambaya yana tambaya ta ne ko ayaya nake ajiye takardun aiki. Ina ajiye takardun aiki ne danganci da takarda. A misali, takardun aiki ta ɓangaren kuɗi nakan ajiye su ne a kan durowa ta, ta shago. Sannan kuma takardun aiki ta ɓangaren records, bayanai na shago nakan ajiye su ne a ma'ajiya ta wato safe.

A gaskiya sauro wani ƙwaro ne mai illa, musamman ma idan har ya cije ɗan adam. Ina amfani da hanyoyi da yawa wajen kare kaina daga sauro. Hanya ta farko shine ina amfani da maganin kashe ƙwari, musamman wanda ya kasance taɓangaren kashe sauro ne. Nakan yi amfani da na fesawa wato sheltocks ko kuma nakan yi amfani da na tilare mai hayaƙi jan, domin in kashe su sannan kuma in kore su daga cikin muhallina. Wani sa'in ko kuma wani zubin ko kuma wani lokacin, nakan yi amfani da bargo ko kaya domin na kaɓe su daga cikin ɗakina. A yanayi na biyu kuma yanda nake kare kaina daga sauro shine nakan yi amfani da gidan sauro wato mosquito net, in ɗaura a kan gadona sannan in shiga cikin kwanta. Idan har na yi haka ina da yaƙinin sauro ba za su shigo cikin net nawa ba saboda haka kuma ba za su cije ni ba. Hanyoyi biyu kenan da nake amfani da su wurin kare kaina daga sauro, na farko amfani da magani sannan na biyu amfani da gidan sauro.

Eh tambaya yana tambaya ne ko ina iya ba da barkwanci. Eh, a gaskiya a da lokacin da nake ƙarami nakan ba da barkwanci domin in shaɗantar da mutane da kuma abokanai na, musamman in ya kasance yana tare da mahaifiyata. Amma da na girma abubuwa ayawa sun canza, ba ni da lokacin da zan iya ba da barkwanci a gaskiya. Wannan shi ne gaskiyar magana.

Me tambaya yana tambaya ne ko ina tauna goro? Amma sai ya ce kana tauna wa goro, don haka tambayar ba daidai ba ne. Tambayar ya kamata ya kasance kana tauna goro ko kuma kana iya cin goro? Amsarka ita ce a'a, a gaskiya bana tauna wa goro kuma bana iya cin goro.

Mai tambaya ya ce, "Me kake siya daga kasuwa?" A gaskiya na kan sayi abubuwa da yawa, a kasuwa misali tufafi. Idan zan sayi tufafi, riga ko wando na kan je kasuwa. Zan duba kayar gwanjo in duba rigana ko wando. Ko kuma wani sa'i naje in sayi sabi a botik na kasuwa. Na kan siya kayan miya irin su tumatur, ataragu, albasa, alayyahu daga kasuwa. Sa'an nan na kan siya kayan ɗanɗanon miya irin su magi, mai, gishiri, yaji da kuma ajino daga kasuwa. Sa'an nan kuma abubuwan da ba a rasa ba irin su robar ruwa, tukwane, filet na cin abinci da kuma cokala. Suma nakan sayo waƴannan daga kasuwa. Wani sa'in in ya kama takalma, na kan iya siyo su daga kasuwa su ma. Wa'inan suna abubuwan da na kan iya siya daga kasuwa yau ko gobe haka.

Mai tambaya ya ce kana fi son bas ko tagzi? Tambayar ba a daidai ba ne. Tambayar ya kamata ta kasance ne kamar haka, ka fi son amfani da bus gurin tafiye-tafiye ko kuma tagzi? A gaskiya ba na amfani da ko ɗaya. Da ke ina Najeriya ne a Maiduguri Borno State. Nakan yi amfani da wani hanya ta tafiye-tafiye wanda ake kiransa da keke nape. Amma a kwanan nan gwamnatin Maiduguri ta kawo mana tagzi. Don haka in har tagzi suka fara aiki, zan fi jin daɗin amfani da tagzi da kuma keke nape fiye da bas.

Mai tambaya yana tambaya ne game da me nake ci a gurin aiki. A gaskiya idan ina gurin aiki na fi son amfani da abubuwa mara nauyi saboda aikina bai kasance aiki ne mai wahala ba. Na fi son cin abinci irin su shinkafa, salati sannan kuma ranar da Allah ya hore inada kuɗi nakan siya kayan marmari irin su lemu, ayaba da kuma dai kankana. Duk da haka abin da nake guje wa sosai in ina gurin aiki shine amfani da mai. Domin yana sa kasala da jiki sosai da sosai.

Mai tambaya yana tambaya na ne ko ina son buɗe taga a ɗaki. A gaskiya ya danganta. Idan ana lokacin zafi ne, nakan so in buɗe tagan ɗaki saboda iska ya shiga ciki. Iska ya shiga cikin ɗakin ya mamaye ta ɗakin ya zama na ɗan sanyi. Amma idan ya kasance a lokacin sanyi ne a gaskiya, na fi so na kulle taga saboda kar iska da yawa da kuma sanyi ya shiga cikin ɗakin ya hana ni bacci.

Mai tambaya yana tambayata ne akan wane irin kiɗa nake son ji. A gaskiya ni ba ma'abocin son kiɗa bane amma na kan ji kiɗe-kiɗe da raye-raye ɗaya biyu ɗaya biyu haka a misali, na kan ji afrobeat na Najeriya na Wizkid, Davido da kuma Remaile. Sannan na kan ji waƙoƙin mu na Hausa na gida na matasan mu, irin misali, Billal Villa, Sarkin Waka da kuma Rarara. Na kan ji waƙoƙin gida amma na gargajiya irin na Shata da kuma Naziru Sarkin Waka. Sa'annan na kan ji waƙoƙi na bature wato na ƙasar waje ƙasar Amurika kenan irin su Li swing D smart da su aaa Justin Bieber. Sannan na kan ji waƙoƙi wasu ƙasashe daban irin waƙoƙin Faransa da kuma waƙoƙin Japan. Ni ba ma'abocin son waƙa bane amma na kan ji waƙoƙi da kowane ɓangare.

Mai tambaya yana tambayata ne ko ina kunna Bluetooth kullum. A gaskiya amsana ita ce eh, kusan kullum ina kunna Bluetooth, sa'an nan kuma kusan kullum nakan yi ta'ammali da Bluetooth. Misali shine na'urar da nake amfani da shi wurin jin murya a waya Bluetooth ne ana kiransa da EarPod. Sa'an nan kuma ina da, ah, keyboard wanda ake tafa rubutu da shi, shi ma kuma wireless ne. Hakan yana nufin dole sai kana da Bluetooth kafin nan za ka yi amfani da shi. Sa'an nan kuma nakan kunna Bluetooth nawa yau da kullum wurin tura saƙonni zuwa cikin kwamfutata da kuma ma abu makamancin su. Duk da cewa mun zo cikin zamani ne wanda Bluetooth ba abu ne wanda mutane suke amfani dashi wurin tura saƙonni da kuma raba saƙonni tsakaninsu ba. Amma ni ina amfani da nawa kullum kusan, kusan, kusan kowa da nake taredashi yana amfani da nashi kusan kullum. Saboda ko ba kome ana amfani da Earp-- ana amfani da EarPod a kunna Bluetooth domin a saurari abubuwa da yawa.

Mai tambaya ya ce wani irin wasa kake fi so? Tambayar ba daidai ba ne. In na fahimta daidai kana so ka tambaye ni ne akan wani irin wasa ne na fi so. Saboda haka idan har wannan ita ce tambayar ga yadda ya kamata ka yi ta, wani irin wasa ne ka fi so? A gaskiya ina son wasanni kala daban daban kuma dukansu masu kyau ne. Misali nakan son wasan ƙwallon ƙafa ta football. Sa'annan kuma nakan son wasan sanda ta cricket ta Indiya. Akwai wasan bat da Amurka suke yi yakan mun daɗi. Sannan kuma ya kasance ina kallon football. Wasar football, um, sannan kuma ina son kallon wrestling. Duk da shi wancan baya cikin wasanni yana cikin entertainment ne amma wrestling ma ba laifi abu ne mai kyau. Sa'annan kuma ba ƙasan Amurka bane kaɗai suke wrestling. A Najeriya ma akwai inda muke da shi, inda za a yi amfani da shi. Gurin yin wrestling sannan kuma muna da matasa wa'yanda za su fito, na fito domin su karɓa kambun.

Mai tambaya yana tambaya ne ko ina amfani da matashin wuya hakan na nufin ko ina amfani da pillow ne idan har zan kwanta ko kuma in zanje inyi kashi, ko kuma ina so in ɗan kwanta kan gado in huta amma ba bacci nake yi ba. Ams sata ita ce eh ina son amfani da matasin pillow sosai da sosai ma har hakan ya jawo ma idan har ma matashin pillow ba bacci ya kan iya bani wahalan yi har sai na samu wani kaya na tarasu sunyi kamar matashin pillow kafin nan zan iya kwantawa.